Kana son karanta littattafai? To gaskiya ba ha'inci, ba cutarwa, ba cuta ba kuma ƙarya. Gaskiya ni ba waton asalin mai son karanta littattafai ba ne. Amma da baya can lokacin waton ƙuruciya mun yi wato asalin karanta littattafai. Da littattafai kaman irin su ace maka novels haka ko kuma a'a littafi ne wanda yake da ma'ana ko kuma littafi da ya shafi rayuwa. To baya can lokacin ƙuruciya na gaskiya na yi waton asalin karanta littattafai. Tashi kama littattafai kaman irin su John Grisham kuma irin su James Hadley Chase. Su dai ga sauran su da su irin su Forty Eight Laws of power. Irin wa'innan littattafan. To gaskiya na yi waton asalin ƙoƙari na karanta irin wa'innan littattafan. Duk da a farko gaskiya na gaya muku cewa yanzu kam ni ba mutum bane mai waton asalin karanta littattafai kuma. Saboda ba ma waton asalin wannan lokaci da mutum yake samu kamar da wanda har zai yi waton asalin zauna ya karanta littattafai. Dan yanzu in ka duba yadda rayuwa ya zama, is. Kutsin ɗaya a cikin biyu, ko kana wajen neman kuɗi ne ko kuma ka dawo daga wajen neman kana cin abinci ko kuma ka dawo kazo ka kwanta. Ko makamancin haka. So yawanci irin abubuwan da suke waton asalin dawo da mu gida kenan idan mun fita wajen nema. To kaga kuma ɗan wa'innan takaitattun lokaci ba wasu lokuta bane masu dama da har mutum zai samu ya ce ko shi ya karanta wata littafi ko. Amma a duk da hakan ba a rasa ɗaya zuwa biyu haka a ɗan samu wato wani ɗan littafi wanda za ka ga ya ɗan shiga waton zuciya. Ko kuma ka samu labarin cewa littafin da tayi kyau. To wannan mukan ɗan yi waton ɗan squeezing mu nemi asalin lokaci mu ga mun yi ƙoƙarin mu ɗan karanta wa'innan littattafan.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Eh, gaskiya ina shan ruwan 'ya'yan itace. Kama kamar irin su ita tuna masu ruwa ko ace ko ruwan kwakwa, ko ruwan mangwaro, ko ruwan lemu ko kuma ruwan gwanda. Wa'yannan makanyi amfani dasu, mi watan asalin maste ruwan don yin watan jus zamu sha. To a gaskiya ina amfani dasu sosai kuma ina sha.